Yaya kake tabbatar da ingancin aiki? Ni kan tabbatar da ingancin aiki game yadda nike yi kuma ina amincewa da aikina ɗin na iya sosai. Ba ma maganan ƙwarewa ba, ba maganan wasu harkoki ba. Aikina na ƙware kuma na iya shi yasa nakan samu kostomomi da suka yarda da ni.

Yaya kake tafa? Ni nikan tafa da hannu, bawai haka kawai na tashi, ina tafawa kaɗe-kaɗe ba. Dan akwai abubuwan da za su faru da ya kamata mutum ya gani abun al'ajabi, ka ɗan tafa.

Yaushe kake zuwa kasuwa? Rana kun zuwa kasuwa na ya cancanta da irin kasuwar. Kamar yau a yadda inda nike yanzun nan juma'a ne ranar kasuwar mu a rana ta yau kenan.

Kana sanya bel kullum? Aa gaskiya bana siyan bel kullum, dom me wanda nike da shi skin nike amfani da shi. Kuma yana da ƙarƙo sosai, so ba kullum kullum nike siyan bel ba. In na siya bel kullum kullum, ai bannan kuɗi kenan ai.

Yaya kake gina dangantaka ta kasuwanci? Don al'umma kullum, kullum kana cikin kasuwa ya kamata ce kana da kostomomi masu dama. To, idan ka cire zatto, zunubi ka kuma cire cuta a zuciyan ka, za ka samu kostomomi masu inganci. Amma me? Matsalar da ake samu shine wani cuta ya sa cuta gaba. Ba wai kasuwancin ba ka kama cutar da mutum to. Yau kasan yau amma baka san gobe ba.